Eh, ina yin aiki bayan wata lokuta, kamar yanzu mu kan iya yin aiki ma bayan lokacin mun gama wani aikin mu kan iya shiga miyoni. So wannan ina iya yin wannan abin wannan lokutan amma ba wai kowane lokaci ba.

Eh muna zuwa kasuwa ne ƙarfe goma sha ɗaya na rana zuwa ƙarfe goma ne. Muna tashi mu tafi ƙarfe tara wani lokutan saboda cunkosan hanya na abubuwan, eh kamar ɓangaren traffic akwai shi sosai. Mukan iya ɗaukan lokaci, mu kan iya kai goma da rabi ba mu ƙara sa cikin kasuwa ba. Muna kai irin wannan lokacin wani time ɗin gaskiya.